Wato, me tambayar ɗin me nene abincin da kake ci da safiya ko? To abinci shine mutum. In mutum bai ci abinci ba bare iya rayuwa ba. In mutum bai ci abinci ba ya kai kwana uku zai iya ya mutu. Don abinci shine mai sa abubuwan aiki a jiki yayi aiki mai kyau. To abincin da ake ci da safiya ana shan shayi da biredi akwai kuma ana cin ko taliya da safe da ɗan biredi da ƙwai a fasa a ci, a soya a ci.

Yaya kake neman izinin hutu? To wannan idan a wurin aiki ne, neman izinin hutu, sai a wurin shugaban um. Shugaban in shi ne zai baka izinin hutu. In ko baka da lafiya, ko kana so ka sha magani ko ka yi tafiya, may be an maka rasuwa izinin hutu, za ka je wurin oga shugaban aikin gaba kiɗiya. A wurin ne haka kika samu izinin hutu. To a wurin a wasu wuraren ayyuka kuma. Ana akwai in da de za ka bi, akwai order da de za ka bi ka je ka yi aikin ɗin, ka je ka nemi izinin hutu. To na ɗaya, za kai kaje wurin sakatare ɗin. Daga wurin sakatare ɗin, sai ta bama me shugaban wurin aikin ku, babban wurin aikin ku ɗin. Daga wurin shi ne za ka iya, za iya a baka izini ka yi hutu. To idan wannan hutun gida ne kuma, sai ka je ka nema baban ka ko kuma babban cikin gidan ku gaba kiɗiya. Amman dai neman izinin hutu, sai dai sai ta gefen sai ta wurin shugaba, sai ta wurin babban wurin gaba kiɗiya. Domin izini ne kam baka da shi kuma daga nema ne kam za ka nema wurin babba a wurin wanda yake da izinin.

Aah, to tambayar iwe menene kake so menene kake son canza a wurin aiki? Maganan kenan, to a wurin aiki kam ina so na canza abubuwa da yawa. Ina so na canza time na zuwa aiki, lokacin zuwa aiki kenan. Wato akan ƙarfe bakwai a miyar da shi ƙarfe tara sai lokacin dawawo ko rufe aiki. Ina so na canza shi daga wato ƙarfe biyar zuwa ƙarfe uku. Wannan ne abun da zan so na canza a wurin aiki.

Wai tambayan kana kallon taurari da dare? Amsan shine eh, amman kuma ba kowane rana bane taurarin suke fita. Ranan da ana so ayi ruwan sama da dare taurarin suna ɓoyewa a cikin gajimare. So kallon taurari da dare eh taurarin suna kyau kallo. Wata rana kana kallon taurarin za ka yi ta tuna abubuwan da yakan faru wato a ta da kenan. Wata rana kana kallo sai ka ba ma Allah godiya ga abubuwan da ya yi tunda taurarin ma suna ba da haske da dare. So.

Wai tambayan wace hannu kake amfani da ita. To ina amfani da hannun hagu na ne. Yawanci mutane suna amfani da hannun daman su, su yi abubuwa. Hannun hagu tace nike amfani da ita nayi rubutu, a ta gefen wanki, a ta gefen dafa abinci, a te gefen yin wasu abubuwa. Jiya hannun hagu na ne nike amfani da shi.

Wannan shine kana da katin kasuwanci? Eh, ai dole na samu katin kasuwanci dolene domin, domin ni ɗan kasuwa ne. To, don ni ɗan kasuwa ne ai dole in samu katin kasuwanci na ba ma mutane don su zo su sanbatu kasuwanci na da abubuwan da nake sayarwa da sauran abubuwa ne.

Kana jin kukan zakara da safe? Wannan tambaya kan tambayan ta ba ni dariya anman de. Kukan zakara ai dole naji ai domin ina da zakara da kaji a gida. Dole su yi kuka dole inji kukansu domin ɗakina ma tana kusa da nasu. Saboda haka ɗin ina jin kukan zakara da safe.

Kana amfani da ajiya a yanar gizo? Ehh. Ba karya bace ina amfani da ajiya a yanar gizo domin ajiya tana taimako ta wurin yin wasu abubuwa. In kayi ajiya kam, zaka iya kasamu kayi abunka time da kake so ka yi, in ajiya na nan.

Kana fikicin tufafi? Wai wato a Hausan Zamfara ana ce kana wanke kayayyaki. Eh, ai dole na wanke kayayyaki. Ban siya mashin na wanke kayayyaki ba tukunna saboda haka nake amfani da hannuna na wanke kayayyaki na wata rana na haɗa da na ƴan gidan, na wanke su, su fita fes fes mai kyau haka.

Tana yin addu'a kullum. Ai to, addu'a abu mai kyau ne ai in kama Allah addu'a kana ce, Allah ya sa hannunshi akan duka abun da ya kamata ka yi a ranan. Saboda haka in kama Allah addu'a kana ba shi dama ya yi aiki a rayuwanka. Sabila da haka addu'a kullum kam ina yi don yana taimako ba kaɗan ba. Mutum inya tashi bai yi addu'a ba kam yana ce ma Allah zai iya yi da karen kan shi ba da, ba da, ba da sa hannu Allah ba. Haka ɗin kuma bai yi kyau ba. Sabile da haka dole na yi addu'a kullum. Na tashi da safe na yi addu'a, da rana na yi addu'a, da yamma na yi addu'a. Don Allah shi ne kaɗai mai taimako.

To, kana iya amfani da kwamfuta? Ayi, a zamaninmu da mukeyi yanzu haka nan kwamfuta shine komi. Idan ba ka yi amfani da shi ba, kai ka ka shiga uku. Domin kwamfuta ne taken gyara komi kuma ta kwamfuta ne mutum zai yi aiki ba tare da ɓata lokaci ba. Kwamfuta kam ina iya aiki dashi.

Wato, yaya kake magance matsaloli a aiki? Inda za ka iya ka magance matsaloli a aiki suna nan diyewa game da matsalar da ya zo. Akwai abubuwa diyewa kala kala daban daban wanda aka iya ka yi, ka gyara abubuwan da ba dai-dai ba, ka magance matsaloli a wurin aiki. To wannan tambaya sai ya zo da, sai context ɗin yayi daidai.